Kuna da wifi ko kuna da wifi a gida? Ka gaskiya bamu da wifi a gida. Ba mu da wifi a gida. Sai dai na waya dai wanda da ke haɗe tare da waya. Wanda ke zuwa haɗa tare da waya wanda ina kai ku abokinka na iya kunna ma ka yi connecting domin ka yi amfani da shi. Amma dai wanga dai na na'ura, ainihin na'urar ta wifi. Wifi ba mu da shi. Ba mu da shi gaskiya sai dai kamar unguwar ta mu. A unguwar mu akwai inda aka saa wifi amma na Starlink a cikin unguwa. Amma inda a gida ne ba mu da shi gaskiya.

Tambayar ita ce kana zuwa aiki lokaci dai dai? Lallai ina zuwa aiki lokaci dai dai. Ai ni, ina ɗaya daga cikin mutum biyar da suke sammako a wurin aiki. Ƙa'idar wurin aikinmu shine, in ka yi latti shine bakwai da rabi. Kuma ana buɗe makaranta tun shida da rabi ake buɗe makaranta. Amma lokuta da yawa tun ƙarfe shida, tun ƙarfe shida ina makaranta. Ƙarfe shida zuwa shida da rabi zuwa shida da arba'in da biyar duk na shiga makaranta a lokacin. So gaskiya ina zuwa wurin aiki daidai lokaci. Bani yi la-- bana latti. Bani latti ban taɓa ma yin latti ba.

Wani launin, wane launin tawada kake amfani da shi? Eh to, ina amfani da tawada wadda, da Turanci ake ce mata marker. Marker, wanda ina amfani da, bagi. Ina amfani da, ah, blue sannan kuma ina amfani da ja. Wa'innan launin tawada, guda uku da nake amfani da shi kena a makaranta.

Yaya wurin aikinku yake? Toh, wurin aikinmu kamar yadda kuka sani makaranta ce. Makaranta kuma wurin ɗaukan darasi ne kamar yadda kowa ya sani yadda yake a ko ina. Sai dai, sai dai a samu ɗan bambancin tsare-tsare wanda ba su da yawa. Kamar a makaranta misali ana samun wurin wasan yara, ana samun, ah, assembling ground sannan kuma, um, a wurin aikinmu akwai kujeru na ɗalibai, akwai allo. Sannan bayan kujerun ɗalibai da allo akwai har kujerun malamai da sauransu.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Kap ina, ko kaɗan bana son buɗe taga a ɗaki. Ba saboda komi ba, saboda yanayin na lokaci. Musamman lokacin, ah, damina ko kuma lokacin sanyi. Cikin waƴanga lokuta akan samu ƙwari da idan ba ka yi hankali ba ka buɗe taga suna iya shigo maka a cikin ɗakinka. Wanda waƴannan ƙwari suna iya zama sanadiyan rashin lafiyanka ko kuma su kawo mawa wani nau'in cuta na daban da suka ɗebo daga wasu wurare daban-daban. To a wannan lok-- a irin wannan lokuta ban ce ka san buɗe taga ba in ba zafi ake ba. Na fi son akoyaushi taga na tana rufe. Sai lokacin zafi kaɗai ne zai sa, ah, in buɗe taga. Kuma zafin irin tsananin zafi, idan zafi ya kai zafi shi ke sa kawai in buɗe taga. Amma in ba haka ba, ba abin da zai sa in buɗe taga. Taga na kullum a rufe yake. Ba saboda komi ba, saboda wa'ennan ƙwari masu ɗauko cututtuka musamman misali kaman irin su sauro da sauransu. Amma bana son buɗe taga a ɗaki gaskiya.

Kana da dabbar gida? Ni gaskiya ba ni da dabba a gida, amma a gidan mu muna da mutane masu kiwon dabba. Ana kiwon dabba kamar irin su irin raguna, da kaji, harda tantabaru. Duk ana kiwo a gidan da nake. Amma ni da kaina ba ni kiwon ban da wata dabba da nake kiwo a gida, sai dai iyaye na da ƙanne da muke tare da su a gida, suna da dabbobi waɗannan gidan.

Kuje runka suna da daɗi? Eh to, kujerun da nake da shi, kujerun kushin ne. Shi kujeru-- shi kujera na kushin da sanda ka zauna dole za ka ji taushi kuma ka ji daɗi. Ba ɗaya yake da na roba ba. Kujerun kushin duk sanda ka zauna a kan shi za ka ji shi da laushi, za ka ji shi da laushi. Sai dai ko a kujerun kushin ɗin, ah, kala kala ne, kala daban daban ne. Ah, akwai, ah, kala daban daban ne kuma wani ya fi wani daɗin zama. Saboda haka kujeruna da nake am, kujeran da nake zama da shi suna da daɗi gaskiya.

Me kakeyi da yamma kafin ka kwana, ah kafin ka kwanta dai yakamata. Kamun na kwanta, muyi kwana da yamma sau dayawa. Koda zandawo daga wurin buga buga ko kuma in ce aiki. Ah ina zuwa majalisa. Bayan munyi sallah, okay a'a kamun muyi sallah kenan, ina zuwa majalisa. Ina ɗan zama tare da mutane, ƴan uwa da abokan arziki. Muna zama muna tattauna, muna tattauna maganu-- maganganu. Na abubuwan da suke faruwa a ƙasa, a jiha ko kuma a inda muke zaune. A ko yaushe da yamma sai na je majalisa. Na zauna, mun yi hira da mutane kamin na taso.

Wanne yanayin ɗaki ka fi so? Eh, to na fi son ɗaki, ɗaki wanda yana da haɗi sosai. Kuma, zaman to ɗaki mai ɗan ɗumi ɗumi. Ba zafi ba amma zaman to akwai waje, lokacin sanyi ka ji ɗaki yana ɗumi. Kukkuma lokacin zafi ka ji ɗaki yana da sanyi. Na fi son irin wannan yanayi a ɗaki gaskiya.

Wane irin tufafi kake ka fi so? Eh toh. Ina son tufafi kala kala gaskiya. Amma, wanda na fi so babu kaman tufafi na al'adata wato yaren Hausa. Na fi son irin wa'innan kalan tufafin. Ya zamanto in sa jumper da wando, ko kuma jumper da babban riga da wando. Irin kalan tufafin da na fi so kenan gaskiya.

Kuna samun horo a wurin aiki? Kwarai kuwa muna samun horo a wurin aiki? Ah, ana yi mana horo kala kala a wurin aiki. Ba saboda komai ba sabida mu jajirce, mu ƙara ƙwazo wurin iya aiki da kuma sanin aiki. Ako yaushe musamman duk lokacin da muka samu hutu na makaranta. Wani lokacin kamar mu, kamar mu malamai ah, mu shiga hutu sai an ba mu wannan horo na tsara aiki, yin aiki da kuma mu'amala da mutane ko kuma ɗalibai a cikin makaranta da kuma aji. Wasu lokutan kuma ko da za'a yi hutu sai in an dawo ne hutu. Ah, muna riga ɗalibai dawowa so sabida haka kamin ɗalibai su su dawo za'a kira malamai su dawo. Sabida haka a cikin wannan ɗan kwanaki, kwana ɗaya ko biyu ana iya ajiye mu a sake ba mu horo na yadda zamu tafiyar da tsaran aiki da sauran lamuran ah, yau da kullum a cikin makaranta da kuma cikin aji. Sabida haka gaskiya muna samun horo a wurin aiki sosai.

Ya, ya unguwarku take. To unguwammu, ah, wurine wanda ake ce ma Government Reserve Area, wato GRA. E, GRA kuma amma ana kiran unguwammu da sunan Low Cost. Wato gurine unguwa ce wadda gwamnatin, gwamnatin jiha da tarayya ne suke gida wa'innan gidaje da ke cikin unguwa. Sabida haka mutanen da za ka ta, za ka cimmawa wannan unguwa, mutane ne wa'inda suka zama yan boko, wa'inda suka yi aikin gwamnati da sauran su sune a zo na cikin wayannan gidaje na unguwar Low Cost. So yanda unguwar mu ta ke ke nan.